Yaya kike jurewa zafi to zafi abu ne da gaskiya yana da matuƙar ah yawa a ƙasar nan mu Najeriya. Amma jure mata mun fara saba wa, sai dai zafin yawa gaskiya tuɓe riga nake idan ba wuta kuma da wuta kunna fanka nake sabida shan zafi abu ne da yana da illar jiki gaskiya matuƙa sosai.

Kana biya biyan kuɗi ta waya sosai ma kuwa kuɗin wuta ta waya muke bi, kuɗin hankaci ta waya muke bi, kai kuɗin makaranta ma ta waya muke bi. Zamani an samu ci gaban da ba wani matsala wanda dai baida ilimi ne ko wanda daɗiƙi ne shine kawai yanzu baya iya abubuwa ta waya. Amma waya yazo da al'amari mai sauƙi wato technology, a albarka ne ga dan adam.

Wane irin jaka kake kai? Kai ina? Kai kasuwa, kai makaranta ko ina ne? Wato amma jaka na gaskiya kalan sojoji ne. Da a ce ma kuna ɗaukan hoto ma da namu ku hoto. Jakan yana da matuƙar kyau kuma yana da girma. Amma hedai matsalar sa da ka sa kaya kaɗan za ka ga ya buɗe. Saboda shi haka aka yi shi. Amma yana da cin kaya gaskiya. In ka ɗau kaya kacika-kacika duk zai ɗauka kuma. Shi matsala na da shi kawai da ka sa kaya kaɗan sai dai an san ka ɗau kaya.

Kana riƙe lema a lokacin ruwa? Ruwan garin mu ruwa ne mai ƙarfi, ba lema nake riƙewa ba. Abin da nake riƙewa shine ina sa rigar ruwa saboda shine zai kare ma ruwa. To in ka ce za ka riƙe lema iska in yi zo ya yi sha, shi ya lalata ma lema. Kai ma kuma ga shi an ɓakka a cikin ruwa. Kagan matsala biyu kenan wanda kuma bai kamata ba.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Wato a wannan lokacin zuwa nike in ta danna waya na sabi da ita waya shine abun dannawa lokacin. To in kuma waya ba caji kuma fa sai garin ya zama kaman anyi mutuwa Allah ya rabamu da ciwo in ba haka ba sai mitum ya ciyo. Rashin wuta dai matsala ne gaskiya a gari, wanda muna fatan gwamnati tai ƙoƙari ta ninga ba mutane wuta akai akai.

Yaya kake son zama? Wato na fi son zama a kan kujera ba a kan tabarma ba. Sabida taburma za ka zauna a ƙasa, za ka yi ƙasa. To amma wasu sun saba, suna jin daɗin haka ma. Zakaga a tabarma su langwaɓe ƙafa har abinci sai su ci. Da ni gaskiya ban saba da wannan ba. To amma dai ban sani ba zan koya ko bazan koya ba.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Well, a fanka muna da shi. Ae, a sama na ɗakina akwai fanka. Amma na nan kuma inda nake a nan gurin aiki ba fanka gaskiya. Shi yasa gaskiya managing nake yi. Amma a gida kuwa akwai fanka wanda daɗinta ake ji kuma yana bada iska inda ake so. Abun na bada mana, yana, yana bada nishaɗi.

Kuna samun horo a wurin aiki, gaskiya kwarai kuwa? Eh, to don muna so a yi bamu horo, ya gogar da mu kan abubuwa lamari da yawa. To wannan horon shi ke sa kuma ka ji daɗin ka. Na guman ko? Horon nan shi ke sa ka ji daɗi ka ga kana gane aiki. To, ta nan muke ƙara fahimtar aiki kuma muke gane aiki. Horon nan na da matuƙar amfani yana matuƙar ba da daɗi sosai.

Kana son zama kusa da taga? Ƙwarai kuwa, ina son zama kusa da taga sabida a rayuwa wani sa'in sai da shan iska ta ɗaki. Sannan daga taga kana ganin waje, kana ganin gidaje, kana ganin me wucewa. Sannan kana shan iska. Sannan, a nun fashi mai kyau ana samai saboda taga buɗe ke.

Kana amfani da sauro net, wato kuringa gyara hausan ku ina amfani da net na sauro ƙwarai kuwa ina amfani da shi saboda shine mafi tsari, shine abu mai daɗi. Shine abunda zai kare ka daga malaria. Imba haka ba, dukan maganin da zaku sha wallahi bazai kare ka daga sauron nan Najeriya ba. Sai ma kaje Kano nan borobu jiki ya gyamu.

Kana iya kunna wuta, ƙwarai kuwa wuta iri-iri ne. Akwai wutan fitila, akwai wutan kyandar, akwai wutan cakwal, akwai wutan, ah, itace. Dukka waƴannan, duk wani kace in kunna ma zan kunna, bawala dani yake wa. Dan haka akwai ashana, kunna wutan bango da aka kunna. Kunna wuta dai abu ne mai sauƙi.

Kana iya tuƙin mota, wato tuƙin mota abu ne mai sauƙi amma gaskiya, ban iya ba saboda banda mota. Ni dai abin da zai sa na koya mota shine na siya nawa, to ina fata Allah ya rufamun asiri. Ya mun kuɗi. Ya mun dukiya. Duk randa na sayi nawa mota nima zan samu in fara tuƙin mota, in iya mota, in koya in fara tuƙa.

Menene kayan ci-ci da kake fi so? Gaskiya kayan ci-ci da na fi so shine, ahh, chocolate. Na fi son chocolate, musamman ma wanda ake kawo daga, ahh, Switzerland. Sirikina ya kawo wata rannan in kaji daɗin shi alhaji. Baza kaso kabari abu gashi fari, gashi da wani milk kala da abun haɗe yake da gaskiya. Ni dai ina son ciye-ciye na chocolate.

So nawa kake share gida? Wato a kullum dai ina share gidana sau biyu saboda yana da muhimmanci kuma yana da amfani. In ba haka ba sai gida ya zama na kazamai ka ga datti ko ina. To a matsayina na miji dai ina share sau biyu ayi amma in mata ne za ka ga har sau uku, sau huɗu su share ɗakin baronsu. Su ban sam me isa ba ka ce ko wani abu ne ko mene ne amma dai gaskiya ne ma ina ƙoƙarin share gida.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Shinkafa da daɗi, dafaduka mai kyau zazzafa na fi son shinkafa gaskiya. Tuwo tab a kai bola waye zaici tuwo. Tuwo abu ne da muka girma, tun muna yara muke ci to wa zai ci. Kaman shinkafa, dafadika, asa, maggi da ma zabuwa shine wanda kayan muke so. A'a ni wake mai tuwo.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Mutanen da suka fi rera waƙa lokacin wanka sune kabilu amma mu nan daka gani ƙasar hausa in kana rera waƙa ma kana wanka ganin ka ake ba ka da hankali, ganin ka ake mutumin manza kuma. Rera waƙa ba na mai wanka bane, na mai cikin nishaɗi ne.

Yaushe kake kwana kullum? Ma'ana ƙarfe nawa nake kwanciya kullum to. Gaskiya in ban je aiki ba, ƙarfe goma nake kwanciya. Amma inna je aiki to kasan a zaune nake kwana bayan da na iya. Nan a gidan ina ɓaci. In safe na gama abun da nayi zuwa ƙarfe goma. Na safe kuma sai in samu in kwanciya. To haka kwanciya na yake gaskiya. In munje aikin dare ma zuwa ƙarfe ɗaya.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakana da shugaban aiki shine akwai mu'amala na ƙwarai. To wato abubuwan ne indai bawai kana munafunci ba, ba kana son burgewa ba, zakaga ba kada matsala da kowa. To yanzu a shugabana na gurin aiki, in yace in turu mai abun zan turu mai dangantakarmu ba lalacewa ba, ba komai ba, yana nan daran dan dan.

Ya kake koyan fasaha sabo? To zuwa yanan gizo nike inyi ƙoƙari. Iya ƙoƙari na inga me na samo, to da haka nike koyan sababbin fasaha. To akwai sababbin fasaha sosai amma wa'yannan rikice rikicen na ƙasa da kake gani shiyasa fasahan ke mana wuya ake ganin kaman ba muda hankali. Amma dai koyon fasaha gaskiya nakan amfani da yanan gizo.

Me kake saya daga kasuwa? To abubuwa da yawa muke siya daga kasuwa. Nakan siya kaya, nakan siya kayan abinci, nakan siya abubuwa da yawa gaskiya daga kasuwa. In ka ce mun me yasa nake zuwa kasuwa bana siya gida. To a gida shine akwai matsala sun cika tsada sosai to kasuwa kuma ba mai yi ma tsada sai dai yayi maka, ah arha.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Wato kayan aikin da na fi yin amfani da su shine karan wayata da kuma abin magana wanda ake ce ma rediyo walkie talkie. Wayana shine na rafotu, na ɗaukan hoto idan yana bai faru, shi kuma rediyo wato mana walkie talkie shi na gaya ga abin da ya faru ne ga matakin da nake so aɗauka ga yanda nake so aɗauka.

Wane irin fim kake son kallo? To ni gaskiya ba ma'abocin fim bane, bai wuce ma awanni nake kallo. Gaskiya muna yara dai mun kalli Indiya, lokacin nan za ka ji ana aya, aya, tufaaan. Amma yanzu dai kwabo kenan, lokacin kallon irin wannan fim ɗin, ai ko ka barni kawai in kwanciya na a ɗaki, in huta in danna waya shikenan.

Nawa matashi kake amfani da su? Nawa matashi kake amfani da su? Wato gaskiya wannan ni ban fahimce shi ba kuma ban gane shi ba. Nawa tambaya ne. Matashin matashi ne kake amfani da su. Wato in dai kana tunanin ma'aikata nawa nike amfani da su? To gaskiya suna da yawa, kuma zasu iya ba.

Kana jin kukan zakara da safe, ƙwarai kuwa. Ai, kukan zakara wani sa'in shi ke tashin mun sabida. Wannan kukan kuka ne mai ban ɗamu. Kuka ne sosai. Zaka ga sun tashin sun zo zakaru da yawa kuma suna kiwon kajin gida. Kazun, ah, shi kazan zai zo ya da me ku ya yi ihu saboda suna da yawa. Kuma sun ga wanda ya ƙosa basu da kuɗi su kama su yan.

So nawa kake yanka farce? To, to yankan farce gaskiya abu ne da ke da muhimmanci, kuma ka tambayi suna yadda yake yanke farce, dan iya cewa ba. Amma duk inda na yi, a sati biyu ina buƙatar in yanke shi sau ɗaya saboda yana da kyau mutum da yake juma'a yanke farce. To, ina yawa ba cinye wa, amma kuma ba wai da sanin abu, dan nima ba wai sanin yake in ga cin farce ba, na yi sabo.

Kuna sa uniform a wurin aiki? To gaskiya ba mu sawa amma su dai foreigner wato Indiyawa suna sawa saboda an musu. Mu an karɓi sunayenmu ama yanzu ba mu gani ba mai dalili ba mu sani ba to amma uniform ne abu ne da ba wai ansa wanda uniform ba, ansa shine don ya kare mu daga ayyukan da kayanmu zasu iya riƙewa ko wani abu makamanci haka.

Ina kaka ke ajiye hotunan wayarka, wato hotunan wayana ina ajiye su a Google Drive ne. Ina ga hakan ne mafi mahimmanci, mafi sauƙi saboda in ka saba wannan a gurin ba sai ka gani lokacin bani da shi kana ta sama ka sa ka kasa amfani da shi sabida ya goge a wayanka kuma babu makamancin haka.

Kana shan magani kullum? A magani kullum sai kace mara lafiya. Mara lafiya yake shan magani kullum. Ba yana shan magani sai de in banda lafiya. To kuma in banda lafiya ma ba kasafai ba saboda ba kowane magani mutum ze dinga sha ba. To, rayuwa na ya kama ya kamata ace mutum ya samu ah ah abubuwan da zasu ƙara mai lafiya ne ya dinga ci ba dai ya dinga shan magani ko wane iri ba.

Wani gudu na fanka kake fi so? Wani gudu na fanka kake fi so? Wato gudun fanka da na fiso shine tsaka-tsakiya, wato number uku. Inda sanyi ba zai takura mu ba inda zafi kuma zayyi maganin abun to amma it depends, mun-- mun ci sanyin, in zafin ya yi yawa, yana ƙara wa mai da shi ƙuka. Amma mafiso dana fiso shine number tsakiya, wato number biyu.

Me kakeji ranar biyan albashi? Wow kai kai a samana kuɗi, a samana kuɗi, a samana kuɗi aea inajin daɗin ranar biyan albashi ji nake kamar gabadai niƙa kaɗai ne ranar to, wato kuɗi ne in aka biya ka, za ka ji daɗi ko da ba ka sha ba. Yanzu akwai budget budget amma dai a kan nan za muye alba shi saboda yana da mahimmanci, yana da amfani a biya, ka biya buƙatun.

Nawa ruwa kake sha kullum? Wato in kana tambaya ne so nawa nake shan ruwa kullum. Naka shan ruwa sau biyar kuma ya kan kai kofi a goma. Bibbiyu kowane lokaci. Tun da ruwa yana da amfani sosai, so kuma ƴan aikin dare basa son ruwa. Dan haka in na je aikin dare ban cika shan ruwa ba. Amma in dai da rana ne na kan shan ruwa sosai.

Wane wasa kake son yi? Wasan ƙwallon ƙafa ita ce wasan da na fi son yi. Itace wasan da take ƙayatarwa. Ita ce wasan da kowa zai iya. Bayancin wasan ƙwallon ƙafa, to duk wani in an kawo mana shi yin wasa, wahala ake bashi. Wasan ƙwallon ƙafa kuma ya zama abu ne da ya zama da yanzu zamani tana yi dashi kuma tana sonsa.

Yaya dangantakarku da makwabta take? Alhamdulillah, dangantakana da makwabta abu ne mai kyau, abu ne mai inganci wanda ya so ya zamama 'ya'yan makwabtan in sun ganni da daɗi, su ke ji da gaishe ni. Askiya, dangantakarmu yana da matuƙa kyau, yana da amfani. Na ɗauke su mutanen aziki, su ma sun ɗauke mu mutanen aziki.

Kana son ɗaukar hotuna? To gaskiya, ni ba ma'abucin hotuna bane, ban cika so ba. Mata hasali sunfi son ɗaukar hotuna dasu da masu iPhone amma iri na ba ruwana shiyasa naje kasuwa nasamu wanda zai biyamun buƙata na dai dai gwargwado na sayeshi batare da ma na gwada hotunan sa saboda ni ba ma'abuci hotuna.

Kana kare wayar ka daga ƙwari cuta, gaskiya ba ruwa yana da shi. Nafi kare laptop dina daga ƙwayar cuta, to waya tunda bawai tura wa nake wa wani ba ko wani ya tura mun ina tunanin ƙwayar cutar bata iya waje, to kuma ina da yaƙinin bata kama waya na.

Eh, haka ke magance matsaloli aiki. Wato idan matsaloli suka taso gurin aiki, in ni ne to nakan sani yanzu in takura su saboda ina da fi'il na haƙuri. Na ji yanayi, to amma bani ba ne tsakanin wasu da wasu ne. Zuwa nake inji bayanai daga bakinsu sannan in ga me zan iya yi na shairya su. Bawai na ƙara wargaza su.

Kana fi son zama a kujera ko a tabarma? Ɗazun kuma tambayan na kuma baku amsa gaskiya na fi fahimtar in zauna a kan kujera saboda na fi samun balance. Tabarma a ƙasa ne ba a samun natsuwa, duk da dai wasu a cikin mu dai sun fi son tabarma saboda sun saba tun suna yaro amma gaskiya ni ban saba ba.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Wato, app ɗin da nafi amfani da shi don saƙonni shine, app ɗin da nafi amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. WhatsApp ina matuƙar amfani da WhatsApp sosai saboda shine ya fi sauƙi, shine abun daɗi kuma shine mafi mahiman.

Kana fi son ko fiko shayi? Wato ko fiko shayi, na fi son shayi saboda na fi jin daɗin shi. Shayi ya kasance abu ne da muka ku gane wa kofi masu kuɗi sunfi sha. Sannan in mun je, in munn je gurin aiki mukan dafo shayi a dako amma kofin babba ne.